Kalan wayan da nake amfani da shi shine ina amfani da wayan Android. Wani lokacin kuma ina amfani da wayan iPhone da kuma tablet. Wayan nan su ne wayoyin da nake amfani da su guda uku. Ita tablet, tablet ina barinta a gida ne, na aikace aikacen gida ne da sauransu in na dawo daga ofis. Ita kuma Samsung ina ɗan wasu abubuwa da shi ne wanda iPhone bata yi, dole wanda sai Android take yi. Ita kuma iPhone ɗina ita ne save ɗina da komai abubuwa na kira na duk wani sai abubuwa na dai nafi amfani da ita. Nafi amfani da iPhone sosai akan Samsung. Kowane waya da nake da shi tana da muhimmanci a wajena kuma akwai ƙatammamen abun da nake yi da shi. Ina amfani da wayana sosai wajen abubuwa da dama. Ina kuma kamar irin ina kuma, kuma ina amfa-- ina siyan kaya a yanar gizo masu muhimmanci saboda na saba da amfani da wayana wajen irin kalan siyayya a yanar gizo da sauran abubuwa. Waya na taimaka min sosai a rayuwana wajen yin amfanin naka da abu da dama duk komai sai da waya nake yi. Yanzu kamar sayan kaya ta yanar gizo ba zai yiwu ba dole sai da waya ko kuma kwamfuta. To nafi yin amfani da wayana wajen siya. Kuma yana sauƙaƙe min abubuwa sosai wanda kawai sai dai ina zaune inga an kawo mun kaya ba sai na je kasuwa ba. Wanda da dane ko kuma lokacin da ba wayan dole sai na je kasuwa. Da dane ko kuma lokacin da ba wayan dole sai na je kasuwa anga na sha wahala na ɓata lokaci da sauran su. Amma yanzu da sanadiyan wayana ina zauna a ɗaki zan sai komai nene a kawo mun. Wani zubin ba siyan kaya ba kawai har ta abinci in ina jin yunwa zan yi orden shi a kawo mun kuma ba ɓata lokaci ba shan wahala za'a kawo mun duk inda nake. A sakamakon da sai na je na sha wahala, na bi layi, na jira, na ci abinci a nan nan ko ina ofis wani zubin aiki ya mun yawa ban san fata kawai zan ɗauko wayana ne in siyan kaya ko kuma in siye abinci ko wani abu na amfani na ta yanar gizo. To gaskiya ina jin daɗin amfani da wayana ba zan iya ma kasancewa a rana in wuni sosai in wuni ba amfani da wayana ba gaskiya. Ko banda lafiya ne in bani ban jin daɗi sosai ba. Zaka ga na ɗauko wayana na yi amfani da ita. Kuma yana da wani abu so-- gama da ni bana ansa wayan wani kuma ni ma bana so a ansanawa. Ko, ko abokaina ne wani yace "ban wayanka in duba wani abu" bana yi. Kuma ni ma bana so a ansanawa saboda duk lokacin da wayana bata hannuna zan ji ban jin daɗi kuma ban san kamar na takura ma mutum na hana shi. To shi yasa kawai ban ma fito da wayana lokacin da muke magana da wani ko in ce zan nuna ma wani hoto ko wani abu ta wayana. Don daga nuna hoto wani lokacin sau ɗaya wani zai ce maka "ɗan bani wayan in gani" to sai ya je wani zubin bai ma san abubuwan da kake mai muhimmanci ba ya goge maka ko kuma ya sa ka yi asarar wani abu. To shi yasa bana wasa nina da abuna nake amfani da abuna ne na san muhimmancin su. Bana bari wani yazo ya yi wasa da abun da nake aiki da shi kuma nake abubuwa na masu muhimmanci da shi. Duk lokacin waya tana abubuwa da shi masu muhimmanci nafi amfani da wayana akan kwamfuta. Ita ma kwamfutar ina iya siyan kaya ta yanar gizo da ita amma kuma nafi amfani da wayana saboda nafi jin daɗin amfani da wayan a hannuna kuma bata tana rike ni ita ne nake zuwa ko ina da shi ko da an turo mun saƙo.

Keken gidanmu, na wa bokitan gidanmu, ko a gidanmu muna da bokitai da yawa wanda zamu zuba ruwa, sannan masu aiki su zo suyi mana aikace aikacen da ya kamata suyi mana. Muna da bokitai da yawa wanda suke mana fito mana dashi, su wani mai wanki, yi wanki, mai wanki, mai mofin yayi mofin, mai wanke kwanannaki, yayi wanke kwanannaki. Ma'aikata na za su kai uku wanda suke yin wa'innan aikace aikacen. Kowa da inda yafi wani ƙwarewa. To ina raba masu aikin nan duk ƙarshen mako zan kira su kowa ya zo, a haɗu a yi aikin, a gyara gidan yayi kyau, a share ko ina. A adade abubuwan da ya dace. Ranar ba zan yi wani aikin gida ko ziyara ko wani ofis ba kawai ranar ina zama ne mai abubuwan da ya dace a gida. Sai gidana yayi kyau a wanke bayika sannan su dawo da bokitakena su wawwanke shi, shi ma sun gama amfani dashi ko mi ya dawo an wanke shi. Har takalmana ranan, takalmin da zan sa ranan nake masu folish. To idan kuma mangara ba ta yi ko dare ta yi, sai in ɗauko littafii in fara rubuta abubuwan da zan yi acikin satin. Abubuwan da nake so inyi a cikin satin mai. Muhimman abubuwa zan fara rubuta su daban, sai wa inda basu da muhimmanci wanda ko da ban yi su ba fa da raɗa su da damuwa, sai in ja layi in rubuta su suma a ƙasa. To haka nake yi wajen tafii da al'amurana da abubuwan da nake yi kowani sati. Dun in bar rubuta ba kuma ban san abu ina yin abubuwana da ka, to zai zama kawai ka zo, ta zo satin, makon ya zo har ya wuce ba ka san me ka yi ba ko kuma ka je kana yin abubuwan da basu da muhimmanci bayan ga abubuwa masu muhimmanci nan ka bari da ya kamata ka yi. To shi yasa nake rubuta duk wani abubuwa da nake so na yi mai muhimmanci in rubuta shi daban kuma ina ba shi muhimmanci in san cewa eh wannan na yi abu ne wanda zai taimake ni kuma yana da muhimmanci a gudina. Da san da aka zo aka kawo, na san ba za a sha wahala ba za a samu. Kuma duk abunda nake da shi ina ƙoƙarin in ga na yin shi daidai don gudin ka a samu matsala ko kuma a zo ana ta ta, ana faɗan abubuwa a kai. Shi yasa bana wasa da abubuwana masu muhimmanci. Ƙarshen mako ne nake da lokacin da zan yi wa irin wa'innan ayyuka, ba wanda zai zo ya takura mun ko ya yi mun magana irin wanda bai dace ba haka a gida. To shi yasa nake da wannan lokacin duk ƙarshen mako idan yazo nakan yi ƙoƙarin nayi irin wa'innan aikace aikacen.

Yanda sa hannu na yake shine ina da sa hannu wanda ni kaɗai nake iya amfani da shi, kuma bana son wani ya zo ya ringa mun amfani da shi ko kuma ya yi mun amfani da shi ta hanyar da ce ba. Shi yasa bana yadda in yi sa hannuna a gaban wani, dan in zan yi sa hannu nakan koma gefe in yi sa hannuna. Ba tare da wani ya gani ba. Kuma nakan yi sa hannuna wanda ni kaɗai na san yanda nake yin abuna, kuma nake kwatanta yin dai-dai gwargwado. Bana son wani ya kokoyi sa hannuna, ko kuma ya zo na kusa da ni ya san yanda nake sa hannuna a haɗa baki da shi a yi wani abu. To yanda nake sa hannu ba wani wanda yake yi irin yanda nake yinawu. Ina gani ko a makaranta in aka ce mu sa hannu, ina iya rera waƙa ko kuma Nai wani abu lokacin da nake san zan sa hannu a babban abu ko kuma in sa hannu a babban kwantiragi wanda nake tunanin zai jawo mu, sa zai sa ni samu kuɗi, ko kuma ya sa na samu alkhairi a wani a ɓangarori, don ba wai kuɗi bane kawai ake alheri. Akwai abubuwan da yake da alkhairi a de ɓangaren wa rera waƙa ana samun kuɗaɗe sosai, da kuma wanda sukai kuɗi da rera waƙa sosai. Kuma ga shi nan suna ci, suna sha, suna rufa ma kansu asiri duk daga ɓangaren waƙar. To ka ga ba abin da za a ce, dai-dai gwargwado ana samun kuɗi. In dai har ka yi abin da ka dace, duk abin sana'an da za ka yi, ba rera waƙa ba duk sana'an da za ka yi ko kuma wani aikin da za ka yi in dai ka sa hannunka ka yi abu da kyau to ana sa ran za ka samu arziki kuma za ka samu kuɗin da ya kamata. Amma a ce kawai ka zona ne ba ka yin wani abu, ko kuma ba ka yin sa hannu ka yi abunka da kyau yanda ya kamata ka yi, to nan ne za a ringa samun matsala. A kowane abun da kake. Amma in dai kana abubuwan ka da kyau da mahimmanci kana ba su muhimmanci za ka ga yanda kake, za ka ci gaba kuma ba za a samu matsala ba. Amma in kana yin wasa ko kuma ba ka yin abun da ya dace a ayyukanka za ka ringa ganin matsala ko kuma a ringa samun matsala da ɓangarorin da kake yi ba a yi tafiya yanda ya kamata. To ni dai di abun da zanyi nakan sa hannu ko kuma na rerashi duk waƙa inda naga ana samun kuɗi, ko ban yi, ko ba ni na yi da kaina ba nakan sa wani ya rera mun ko kuma in saurari na wani wanda yai mun daɗi in ringa yi. Lokacin da nake tunani, ko kuma nake zaune ni kaɗai, ina zawa ina ji. Kuma ina ɗebi mun kewa ina yin tunani a kan shi sosai.

Ina magance damuwa a wajen aikina, a aikina wajen bin-yin binci ke, in gano meye maganin damuwa na ko kuma in tambayi manyana wanda suke gaba dani me zanyi ko kuma shawara da ya dace inyi aiki da shi akan maganin damuwa na. Du inna kar duk ban jin kunya in ban san a buba a wajen aiki in tambaya. To haka yana magance man kuma yana taimaka man sosai wajen sanin matsaloli na da kuma inda nake da gyara in gyara. To don ina da kuma kyakkyawan fahimta da mutane da dama a wajen aikina suna taimaka man sosai kuma nima ina taimakama na kasa da ni in takama. To shi yasa da duk abun da ta zo kai na nema ana samun mai taimako na saboda in ka taimake na kasa da kai, kai ma Allah zai sa wani ya zo ya taimake ka. To haka nake. Di inna shiga wani matsala da ina tunanin ban da, ban da maganinta sai kaga Allah ya kawo wani wanda ya iya taimaka man. To haka nake magance duk wani damuwa na a wajen aiki. Sannan kuma ina yin addu'a da akwai lokacin da, yanda nake yanke farce na kawai sai da ya kawo min matsala saboda ni ina barin farce da in barshi a hannuna sai a zo a rangamu magana ana mun magana sai ranar da a wajen aiki aka hana ni, ni in ranga barin farce saboda ance buduka ne ba a bari. Ni kuma kawai ban sani ba sai naje na, na ki yanke farce aka zo ana tambaya aka zo aka gani farce a hannuna a ran nan sai da ya kawo min matsala. To kafin ya je ya dawo asheb ya gani. Kafin ya je ya dawo har wani a wajen aikin ya kira mai yankan farce ya bani abu na yanke da sauri kafin oga ya dawo har ya zo ya ga hannuna a, a yanke. To kaga irin wannan duk yana man taimaka min wajen aikina da sauran abubuwa. Ya zama na baka da matsala da mutane kana zaune da kowa lafiya shine sai kaga Allah yana bubu dama kai ma Allah yana taimakon ka duk lokacin da ka taimake wani, shi ma Allah sai ka ga ya taimake ka. Akan yanke farce kuma ba kalan maganan da ba ai man ba amma kuma na daina. Aikina ina bashi ai dama ku ɗaiɗai gwargwado. Ina yin aiki daidai yanda zan iya kuma yanda aka umurce ni in yi amma karamin abu sai ya iya zuwa ya kawo ma matsala. Kaga kamar yanke farcen na in da ya so ya bani matsala. Amma kuma daga baya komi na zo na gyara shi da taimakon Allah da taimakon Ubangiji. Aikina bai samu matsala ba. Ban samu matsala da kowa ba. An warware komi cikin kwanciyar hankali da luma na. Saɓanin in zo ina fada nake da wan da wanda ya taimake nin, da fada nake da shi kaga da wa shi kan shi ba zai iya taimaka man ba koda yana da abin da zai taimake ni. Kaka amfanin zama da mutane kenan lafiya. In ka zauna da kowa lafiya, kai da kanka zaka ringa ga nin amfanin haka. Kakkai fada da mutane akan aiki ko akan wani abu. Komi da nashi muhimmancin a rayuwa.

Eh na, nayi haɗa abinci ko raguwa ko wanda ba ragowan abinci ba, na yi kyauta da shi na haɗa ma mutanen da suke buƙata. Muna zuwa ƙauyaku da mutanena, mukanyi wani, mun hada gidauniya, mukan je ƙauyuka da yawa, muna raba wa mutane kayayyakin abinci, sannan kuma muna raba masu tufafi da sauran abubuwa da kayayyakin abinci, abin sha, Sannan muna haɗa masu da ruwa, muna haƙa masu bohol domin su amfana, saboda in ka je ƙauyuka za ka dun ga ganin abun tausayi-- na rayuwa, na yau da kullum. Wani abincin da bai dashi a gida, to in kana irin taimakon nan kana taimakawa mutane, duk da bamu da lokacin da ya kamata mu ba su, muna taimakon su, amma duk lokacin da aka yi hutu a wajen aiki mukan yi ƙoƙari mu yi wannan gidauniya, mu tafi mu je mu taimaka ma ƴan uwa da abokan arziki, mutane da dama, wa'insu ba ka taɓa ganinsu ba, amma kuma ba shi zai sa ka taimake su ba. Dan in za kai taimako ba lalai wanda ka sani ba, aka ce kawai ka taimaka. Za ka iya taimakon wanda ba ka taɓa sani ba, duk ba wani abu bane a rayuwa, kuma duk, kai da ka yi taimakon da wanda aka taimaka duka za ku ji daɗi. Shi dan amfanin, amfanin taimako ke nan. Kai da ka ba da, da wanda ya karɓa duka za ku ji daɗi, za ku yi farin ciki. Allah bamu ikon taimakawa. Dan rayuwar nan a ƙasar nan, ana fama da abubuwa da yawa, da kwai wanda in ka gan shi sai ka tausaya mai, da halin da yake ciki, ba ci ba sha, ba tufafi mai kyau. To in kana zagawa irin ƙauyakun nan, lokaci zuwa lokaci, wani zubin da azumi muna ko ba ayi hutu ba muna ɗaukan hutu a wajen aikin mu da azumi mu je mu kai musu ziyara mu taimaki wan da zamu iya taimaka mu dawo. Muna tara kuɗi ne a wajen aiki, kuɗaɗe masu yawa, duk wata muna ajjiye wani ɓangare na albashin mu don muyi irin wannan aikin na taimako, kuma hakan yana jin daɗi. Muna jin daɗin taimakon da muke yi da kuma ƙoƙarin da muke yi ko da kaɗan ne. Ko da ba ka san ja wa mutum rayuwa ba, ya zama na ka mai da, kayi mai wani, koda ƙaramin abu ne, wanda zai ji daɗi, zai sa shi farin ciki, wannan shine abin alfaharin mu a rayuwa. Ragowar abinci kuma, da muke kai musu, ko kuma kayan abinci, shi ma duk suna jin daɗin amfani da shi kuma suna farin ciki duk lokacin da muka ba su irin waƴannan abubuwan. Duk lokacin da muka, na ga na yi irin wannan kyautan ya kan sa na jin daɗi, na ji dama Allah ya buɗa mun ya kawo mun kuɗi da ya, sukafi haka ko kuma ba'a ƙarƙashin aikin wani nike ba. Ina yin abun ne a ƙarƙashin, gashin kai na, to yana sa ni jin daɗi na ji na iya taimakon mutane ko da da abu kaɗan ne ba mai yawa ba. Allah ya cigaba da taimaka mana kuma ya kawo mana ƙarken abubuwan nan, ya kawo mana ƙarken ƙuncin rayuwan da muke ciki da talauci, da ƴan uwan mu suke ciki. Allah ka raba mu da shi, talauci da kafurci mugun ji da mugun gani, Allah ka tsare mu da shi.

Inda nake jira a layi haka sai in ciro kuɗin in bada. Duk lokacin da nake jiran wani abu a layi idan naga ina sauri zan iya zuwa in amsa sai in tsaya inje in amsa in kuma naga bazan iya zuwa in amsa ba sai in bama wanda wakilai na wanda zasuyi iya zuwa su amsa saboda ni bana son jira. Jira a layi yana ɓata mun lokaci kuma wajen yana ɓata mun abun nan wajan yin aikina zai sa na bar aikina nazo na tsaya a layi shiyasa wani zuben gaba ɗaya bana ma son zuwa bankin ko kuma in kai kuɗi banki saboda yana ɓata mun abun nan layin da akeyi a banki ko kuma yanda akeyin layi a banki shine yake ɓata mun lokaci wani zuben ban son zuwa banki. Amma da ace za su bullo da wani tsari wanda base mutum yayi layi ba kuma da kaje za a sallameka ba ka jiran kowa a ƙara yawan ma'aikata da kaje duk wani matsala da kake ji dashi bazaka ga cin koso ba ko kuma kaga mutane da kaje zakayi abunda zakayi to wannan zai sa mun zai kawo mana sauƙi sosai kuma bazai sa mu rinƙa jin wahala a layi ko kuma akan wani abu in munje banki yin wani abu. To hakan yana kawo mana sauƙin ajiye kuɗi a cikin banki. Da kwai bankin da na sani basu da yawa kuma mat-- kwastomomi da yawa din naje nake abune sai naje kamar in dawo da kuɗaɗina gaba ɗaya bankin amma kuma na fi sabawa da wancan bankin wanda suke da yawa. Haka dai na rinƙa haƙuri ina zuwa nan bayan da zanyi amma gaskiya nafi son inje banki da naje in yi a sallami ni inzo inyi abunda zanyi saboda kaga ba banki zuwa banki kaɗai kake ba kana zo da wasu ayyuka da ya kamata ka yi a wajan aiki sannan da inda kake so kaje in ka dawo da hutu da ma'aikatanka da kuma abubuwan da kake abubuwa suna ma mutum yawa to shiyasa in banki zasu zuba wannan abun suyi abu sahu sauƙi akan inda ake bin layi ko asibiti. Wani zuben ba banki kaɗai ba asibitin ma da wani kalan nasu zakaje asibiti kaga layi kuma in zaka tura kuɗi ba ace baza ka iya tura kuɗi ba saidai kayi yi taransifa ko kuma ka abun nan shiyasa wani zuben nake iya barin kuɗin hannu wanda zan iya badawa ba sai nayi transfer ba saboda kafin kayi transfer ana layi ana tura ka zai ɓata lokaci kawai in kana da kuɗi a hannunka sai ka bada. Ko wanne dai da nashi amfanin da kuma rashin amfanin amma gaskiya amfanin rashin amfanin rasa amfanin layin yafi amfanin shi yawa gaskiya. Rashin amfanin layin layin da akeyi yafi amfanin shi yawa. Dan wani zuben wani layin da kuɗinka zakaje kana layi to kaga me amfanin wa'yannan abubuwa? Da kuɗinka ba da kuɗin wani ba ace ka zo ijjewa kuma sai kazo ka iya layi ko kuma ace kazo ansa kuɗinka ba kuɗin wani ba shine ma yafi cin rai amma sai kayi layi ka gan duk da matsala kuɗinka ne fa ba kuɗin wani ba amma ace in kazo ansa sai kayi layi.

Abin da nake yi da yamma kafin na kwana shine nakan ɗauko littafi duk lokacin da na dawo daga aiki da la'asar. Nakan zauna na huta na kuma je na kalla bayan gidana da abubuwan da ya kamata in yi a cikin gidana wanda ƙananun ayyuka wanda zan yi da kaina. Kaman kula in ɗan ga dabbobina halin da suke ciki abubuwan da nake kiwo tsintsaye. Tantabaru wanda suke cikin gidana sai na samu kujera na zauna a wajen ina jin kukansu kuma ina kallon faɗuwar rana. In barin in mangaruba ta ƙara yi sai in matso barandana in zauna in dawo da kujerana in zauna a baranda. Na tu rurrufe ko ina windojina saboda kar sauro ya shigan mun ɗaki kafin na kwanta. Sai in je masallaci in yi sallah idan nai sallah akai sallar mangaruba aka fito nakan zauna da mutane anguwa da abokaina da 'yan uwana wanda muke makuwafta. In zauna mu magana mu fira an dade ba'a hadu ayi ta gaisawa. Sannan na zauna nai ta tunani akan inda, inda, inda nake son ziyarta da kuma inda nake son abubuwan da nake so na yi a rayuwana suna da yawa. Ina so in ga na ziyarci wajaje sannan kuma na zauna a waje ni kaɗai nayi shiru inda babu mutane da yawa saboda ni bana son hayaniya. To ina yin wannan abubuwan kuma ina lura da kyau. Duk inda zan je in yi tunani ina yin tunani lokacin yamma yai sannan kuma da safe in yi tunani zuwa wajen, kafin. In je na kan haɗa kayayyakina da kuma kayan abinci da kuma duk abin da zan buƙata. In a kusa ne, in kuma ba'a kusa bane zan hada kawai kayana ne, in naje, in na barin kasar ne, zan je wani gari ne wanda ba'a kasar mu bane ko kuma a kasar mu ne amma wajen da kwai nisa kawai zan nemi kayayyaki kudi ne da kuma kayayyakin abinci. Sannan na tafi zai hara in kuma wajen aikin da zan dawo zan kwana in naje nayi aikin da zanyi a can an tura ni in yi aiki da na gama aiki na mangaruba tayi zan dawo in yi nazari, in ɗauko littafi, rubuta abubuwan da na cim mawa a aikin da kuma abubuwan da nake son na cim mawa kafin in gama. Hakan yana taimaka mun wajen sanin me nake yi da kuma in na san inda nake son zuwa da kuma abin da nake yi. Amma ace in zo kawai na fara zama ban komi ko kuma ance an turo ni aiki ace nazo na huta ko wani abu duk bana irin wannan kuma ba cin amana ne irin waynnan abubuwan. Ya zamana an turo ka kayi aiki an biya maka kuɗin jirgi da kuɗin mota da kuɗin abubuwa ka tsaya kayi aikin da ya kamata ba wai ka tsaya kana shiririta ba. To idan aka yi min wannan abun zan je in yi tunani in zauna in fara aikina in mangaruba ta yi lokacin na gama aiki na dawo zan zauna in yi nazari da harsashen aikin da nake yi sannan kuma in kafin na kwanta zan ɗauko littafi na rubuta abubuwan da zanyi idan na tashi gobe. Dan haka yana taimaka mun wajen zama a cikin shiri gobe da yayi na san me zan yi ba sai na jira an zo ance mun in yi ba. Kaga na ma rubuta shi amma ace in ban rubuta ba zan iya in manta ko kuma in je in yi abubuwa ga abin da nake so in yi amma bashi zanyi ba. In je in yi abubuwan da basu da muhimmanci to shine amfanin rubutawa. In har kazo rubutawa zaka fara rubuta abu ne me muhimmanci. Zuwa ma wanda basu da muhimmanci sosai sai duka kaje kayi su. Amma ace in baka rubutawa ba in na rubuta sai in kwanta kafin in kwanta in ɗan ci abinci in huta saboda bana cin abinci lokacin kwanciya kafin in kwanta zan ci. Da kaman awa biyu ko uku zan ci abinci. In nazo kwanciya kawai zan kwanta ne zan sha ruwa ne in kwanta in yi fitsari. In yi fitsari sai in kwanta. In rufe ko ina a gidana in ɗauko bargon kwanta sai in kwanta in kwana.

Abin da nake yi da dare da safe lokacin da na farka shine in fara shan ti, ko kuma wani lokaci zaka ga an yi mun girki, an girka mun shinkafa ko kuma wani abincin wanda zan iya tafiya da shi wajen aiki. Ta yanda kotana da ƙuƙurin aiki, ba zan sha wahala in sayi abinci ba kuma ba zan tsaya ba. Amma gaskiya ban son zuwa da abinci wajen aiki saboda zaka iya samu yayi sanyi kafin ƙazo kaci. Amma in ka je da abin ka, ka je da kuɗi koyi kana aiki idan ma aiki ya maka yawa ne sai in aika a siya mun. In aika wani daga wajen aiki na je ya siyo mun ko kuma in yi oda a ka mun a inda nake aiki in ci. Lokacin da na tashi da safe in neman na yi wanka nayi shirya na koma zan ci abinci. Idan na ci abinci sai in fita in je wajen aiki. To gaskiya in na je wajen aiki ban taɓa cin wani abinci ba in ba tuwo ba, kai in ba shinkafa ba. Shinkafa zan ci shima shinkafan ba wai da yawa ba, koyi ɗan kaɗan ake sawa sai a haɗa mun da chips ko kuma wani abu. Saboda ni ban son cin abinci mai nauyi shima ko a wajen aikin ba. Ko da yaushe nake cin abinci ba wani zubin na kuma ce in ci abinci, in sha ti ko kuma in sha wani ɗan drinks wanda zai rike ni har in dawo gida. Saboda ba ko ina nake son cin abinci ba. Na fi son in ci abinci a gida na, a ɗakina. Na fi jin ƙwanjiya hankali da jin daɗi a-- na ko na cin abincin da ko mi saboda ni ba mutum bane mai son cin abinci a wurare kala kala. Wani zubun kuwa ofis ɗin na ma bayi inda zai yi ne saboda ba ka zama kai kaɗai. Da ka zauna wani zai zo ya dame ka, ya tama surutu. Amma ina so zan ci abincin zan yi nawan zauna ne kaɗai ba wani a kusa da ni. In ci abinci inda nake so in ci kuma ba mai takura mun. Amma in da wani zaku yi ta magana kana ci kana magana kuma ba ka zama cikin jin daɗin ka ba. Zai zama kawai kana aikin ne kuma kana kallon wani. Amma in kai kaɗai ne zaka ci abinci inda kake so ba wani. Amma in kana wani ne wani ma zai-- kana cikin ci zai ce "Kai ka ci ka ci, ya fara masu hutu, ka fara ɗime ganganu ne." To irin wannan ni ban so. Ko ya ce ba ka son cin abinci? Wallahi ya kamata ka fara cin abinci. To irin abubuwan nan ban so. So in na dawo wajen aiki sai in kwanta, in huta, na gama abubuwan da nake yi kuma ina son in ga na motsa jikina lokacin da na gama cin abinci. Ba na son daga cin abinci in kwanta ko kuma daga lokacin da na farka bacci zan je wajen aiki in ɗan motsa jikina kafin in ci abinci. To duk irin wannan yana ƙara mun jin daɗi kuma yana ƙara ma jikina ƙwarin gwiwa da jin daɗi lokacin da nake gudanar da aikina a ofis ko kuma lokacin da zan je makarantar. Duk wannan abun yana tallafa mun kuma ina jin daɗi. Ko da yaushe idan naga nayi kwai lokacin da in ban yi ba zan ji ba na jin daɗin jikina kuma ba na jin daɗin aikin da nake yi. Amma na saba duk lokacin da na yi zan ji na tafiyar da safiyana lokacin da na farka zan ji na ji daɗin jikina da kuma farin ciki na yanayin da nake ciki. Saboda ba kowane yanayi yake mun daɗi ba amma yanayin safiya ina jin daɗin shi musamman safiyar da ba zan je aiki ba ko kuma safiyar da ba zan je wani waje ba. Ina free ne a gida to ina jin daɗin irin wannan lokaci. Saboda aikin da nake yi kawai shi nake yi ba wani aikin da yake faɗo mun gabana ko kuma wani aiki wanda bi da muhimmanci. Kowai aikin da masu muhimmanci nake yi wanda ba zai cimma lokacina ba a banza.

Ina sauraron rediyo lokaci zuwa lokaci amma gaskiya da yanzu gaskiya nakan daɗe ban saurari rediyo ba saboda ba ni da lokaci. Saboda lokacin da nake da shi gaskiya ba ni da lokacin sauraron rediyo sosai. Da ne na zo na sai nayi zaman ko minti nawa ne ina jin rediyo amma yanzu gaskiya bazan iya wannan abun ba saboda yanayin da nake tafiyar da al'amurana gaskiya bana jin daɗin rediyo yanzu. Na riga na saba da waya, da waya na nake duba komai, don karanta lissakonni da kuma labarai da kuma abubuwan da nishaɗi. Da waya na nake duba ba sai na saurari rediyo ba. Ka ga inda waya ne zan ji kuma zan gani amma kuma rediyo ne kawai sai dai ka ji ba ka gani. To shiyasa na fi son ma na yi amfani da rediyo akan in yi amfani da waya. Gaskiya na na fi jin daɗin rediyo sosai ka yi, na fi jin daɗin waya sosai akan rediyo.

Eh ina kunna sanarwan app saboda wani zubin saƙonni masu mahimmanci suna shigomun. Wani lokacin kuma bana kunna wa idan ina aiki na mai mahimmanci, ya danganta da abin da nake yi da kuma abin da nake san na yi a gaba. Wani lokacin idan ina ayyukana masu mahimmanci ko mi da ya shafi waya kashe shi nake saboda bana so ya ɗauke min hankali. Amma da akwai time ɗin kuma da zaka ga na kunna shi da kaina saboda na san ina da lokaci zan iya yin duk abun da nake buƙata. Ina, ina amfani da sa, san, kunna sanarwan apps dina domin in iya kare ni daga Ya ƙara mun ganin saƙonnina da wuri don ganin kar in je in shiga wani aikin da ba shi bane bayan a turo mun saƙonni na ujila ban gani ba. To ina jin daɗin yin amfani da wannan, wannan, wannan apps ɗin don ganin saƙonnina masu mahimmanci kuma ina ganin ampanin haka duk lokacin da ya dace. Sosai da sosai ina yin ampani da irin wannan abubuwan dan ganin ban na wuce haushin kowani app da aka turo mun kuma ina ganin mahimmancin yin haka. Duk lokacin da naga duba wani saƙonni, da kaina nake duba wa ba shiga nake an duba mun ba. To ina duba kunna sanarwa da kaina kuma wani lokacin da kaina nake kashewa.

Yaya kake cin hayaniya? Gaskiya bana jin hayaniya kuma bana zama a inda ake hayaniya. Dukkan inda nake zaune waje ne da yike da shiruu kuma da kwancin hankali ba hayaniyan mutane ko surutan kamar kana kasuwa duk bana son irin wannan hayaniya. Shi ya sa ko na shiga inda yake da kwai hayaniya nakan ware kaina gefe na zauna nikaɗai. Bana son waje wanda yake da hayaniya da surutu sosai. Sai na wani zubin idan ko da waje ne ba hayaniya idan ina gida nikaɗai na kan je na ware kaina a gefe na, na, ya, ya tsara jadawalin aikina ko kuma na ɗauko wani abu mai mahimmanci wanda zan yi. Na ma duk fiso dai lokacin da zan tsara jadawalin aikina ya zama na nikaɗai ne kuma ba hayaniya a inda nake. Da haka ne nake tsara abubuwa na yanda nake so. Sannan na ɗauko jadawalin aikina na yi tsara abubuwa masu mahimmanci a kai. Na rubuta abubuwa masu mahimmanci wanda zan, zan yi amfani da su wajen, wajen aikina. Sannan na sa abubuwa masu mahimmanci su zo a farko. Daga nan sai in fara sa waɗanda basu kaisu muhimmanci ba. Duka abin da nake ko abin da zan yi na kan fara sa ayyukana masu mahimmanci a kan farko a kan waɗanda ba su da mahimmanci. Saboda in zo in fara yinsa a farko ba sai na zo na jira wani ya zo ya yi min su ba. Kuma ba ina yin ayyukana ne a duk inda na samu. Bana son inda ba duk inda na san ba hayaniya na kan je na zauna na tsara ayyukana saboda aikina yana son natsuwa bai son hayaniya ko kuma surutai inda nake. Aiki ne na natsuwa da hankali. Sannan lokacin da ya kamata in fara nake farawa saboda na gama a lokacin da ya dace. Ko ofis na je bana bari arinka zuwa ana damuna ko kuma a runga yawan tambaya na abu da wanda ba shi da, da dalili. Na fi son duk abin da za a tambaye ni ya zama na abu ne mai ma'ana kuma yana da dalili. Ba wai kawai in bar kofar da ofisina abuɗe ba kowa ya shigo. Ina rufewa ne. Idan za ka shigo sai ka ƙanƙosa ka yi lok in. Idan nace ka shigo sai ka shigo. Idan na bana so ka shigo, za a faɗa mun ka ina aiki ko kuma ina wani abu. Haka nake tafiyar da na tsarin ayyi, aikina da kuma yanayinda bana son hayaniya ko kuma surutai suruce a inda nake. Saboda musamman in ana surutu a inda nake, zan ji gaba ɗaya kaina yana damuna in je in yi aikin da ba shi bane ko kuma in yi kuskure a aikina. Amma in ina natseni inda ba surutu, ba hayaniya, zan yi aikina a natse kuma ba wanda zai takuramun akan aikina. Zan yi aikina cikin jin daɗi ba sai wani ya zo ya takura mun ba. Amma ace kana waje inda yake bana tsuwa ba surutu. To dai kaga kana yin aikinka ba daidai ba ko kuma ana takura maka da hayaniya da surutu a kan inda kake zaune. Yaazamana ka tsara jadawalin aikinka daidai yanda wani ba zai iya shigan maka ba kaima ba zaka shigan ma wani ba. To haka nake son aikina kuma bana son hayaniya sosai ya shigan mun aiki. Musamman lokacin da nake aiki ina ba ma wannan lokacin mahimmanci sosai fiye da komai da nake yi. Zan iya sayar da komai saboda aikina da kuma karatuna. To shi ya sa bana son hayaniya a yanayin da nake musamman ma lokacin da nake yin karatu. Idan ina so in yi karatuna da kyau bana so na zauna a inda ake hayaniya ko kuma ake surutu ko kuma wani abu ko aji ne idan ana karatu ana surutu bana fahimtar me ake yi. Amma idan kowa ya natsu aka yi shiru sai kaga na fahimta komai da ake koya mana. Lokacin da ake koya mana bana bari komi ya shiga lokacin darasina. Amma lokacin da ake koya mana zan ji ina natsuwa a kan lokacin da za, za ka ga anzo ana karatu ana surutu hankalin kowa baya kan karatun. To ni duk lokacin da ake wanna irin abu ina mai da hankalina jikina in yi karatuna kuma in tsaya in fahimci me ake koya mana. In ba dai da hayaniya ba a ajin amma in da hayaniya haka na zan haƙura na.

Kana-- ina zuwa wajen aiki lokaci daidai saboda inga na gama aikin na a daidai lokacin da ya kamata in gama. Amma wani lokacin ina samun matsala ko rashin na'ura ko rashin matsalar na'urorin kwamfuta ko kuma wani matsala ya sa na ka asa ƙarashe aikina. To ina tsoron gudum wa innan matsalan saboda suna ɓata mun yanayin aikina da kuma yadda na tsara aikina. Idan na, idan na rubuta aikina, na tsara, na yi harsashi, na rubuta, na tsara komi, zanaji dolen aikina to bana so wani abu da zai shigo ya zo ya taɓa mun wannan aikin. Musamman ma kagan matsalolin na'ƙurori wannan abu ne da yake shigowa wanda baka san da shi ba. To zai iya ɓata ma abun da kake yi gaba ɗaya ya sa ka, ka a samu matsala. To shi ya sa nake ƙoƙarin ganin kiyaye wa'innan abubuwa. Duk da nake yin sabunta kwamfu- kwamfuta, na'urori na lokaci zuwa lokaci ina ƙoƙarin na sabunta su saboda kai ya zo wani lokacin kana aiki ba ka sani ba ko kana so gaggawa yazo ya baka matsala. Kuma ga aiki ne wanda dole sai kana yi, kana kula. To shi ya sa nake yin kula wajen ganin na sabunta abubuwa na gudun matsala. Musamman da kwai lokacin da za ka ga ka zo kana aiki wani abu da ba kana jin tsoron ka taɓa shi ko kuma kana jin tsoron ka fara yin shi aiki ko kana tsoron ka fara yin wani aiki baka gama ba. To irin wannan abubuwan yana faruwa. Bana so na ga na fara yin aikin da ban gama ba saboda dole sai ya ƙara ɗauke ka ka dawo gobe ka ci gaba. To wani zubin kuma ana jiran ka shi wanda ka ce ma wa za ka gama ma zai ga kaman ba ka cika mai alƙawari ba kuma ba haka bane. Ka yi iya ƙoƙarin ka, ka cika alkawarin ka gama aikin amma kuma matsala na na'ura tun da ba kai kake da shi ba ko wani ɗan lokaci wani matsalan ruwa sai ka ga an zo an samu matsala. Yadinga ganin kaman ba kai mai adalci ba. To shi ya sa bana son irin aikin da za ya zo a zo ana ji tsaya ma ana cewa, Ana jiranka, kuma ina tsoron in ga na fara yin aiki na kusan gamawa sai ka ga an zo an samu matsala ya dawo da kai farko, ko kuma yazo ba ka yi saving ba, Ka kusan gama yin aiki kana tunanin ka yi saving, kawai yanzu ba ka gama ba. Ka yazo a ɗauke wuta, ko kuma system ya mutu, na'ura ta mutu, ko mi naka da kake yadawo farko. To ina tsoron irin wa'innan abubuwan da kuma irin wannan lokacin, duk abin da nake yi nake ko, ina ƙoƙari ina yin saving, kuma na daidaita lokacin zuwa wajen aikina duk gama da komi. Bana wasa da aikina saboda ina so in ga na je aiki da wuri, na fara yin aikina da wuri kuma na gama da wuri don gudun ka a samu matsala. Amma in ya kasance kana yin aikinka babu hayaniya, kuma ba wani, kana daidaita lokaci to duk wannan matsalolin ba za'a samu ba. Ko an samu za su zo da sauƙi. Amaimakon yinda za su zo maka bagatatan ƙilan ba ka sani ba. To in ya zamana kana daidaita aikinka da kowane abubuwan da kake yi, za ka ga abubuwa da dama suna zuwa maka da sauƙi, kuma ba za ka sha wahala ba. Don wannan abin musamman na saving dinnan, in ka zo ka daidaita aikinka lokacin zuwa aikinka da kuma daidaita lokacin zuwa tashinka, in sha Allahu ba za ka samu wannan matsalan ba, kuma zakaga ko za-- matsalan ta zo, ya zo da sauƙi. To haka nake duk lokacin da na fara yin wani aiki, Duk lokacin da na fara yin wani aiki naga ina so in gama da kaina nake fara yi ba sai wani ya zo ya sa mun baki ba ko kuma ya ce mun zai yi. Da kaina nake ɗauko aikin na bada na yi. Wani lokacin za ka ga kawai mutum yana so ne ya ce maka zai yi don ya ga ya za ka yi ko kuma ya ga za ka iya kalan wannan aikin ko ba za ka iyaba. To wani zubin sai ka.

Eh ina tafiya kasuwanci. Gaba ɗaya inda nake, inda unguwar mu take, duk lokacin da safiya tayi ba ni kaɗai ba gaba ɗaya kowa zai fito kaga ana hada-hada, kowa zai tafi kasuwancin da yake yi sannan kuma da rana bazaka ga kowa a unguwar ba sai ƙananan yara da kuma mata. Kowa yana tafiya kasuwa ya yi kala-kalan aikin da yake yi. Ba'a zaman banza sai kuma masu kowa yana da abin da yake yi. Dai-dai gwargwado zai fita kasuwa ya yi kasuwanci. Masu zuwa makaranta su tafi makaranta, masu zuwa sana'a su je su yi sana'a, masu zuwa aikin gwamnati su je su yi aikin gwamnati. Kowa zai tafi aiki. Ranar kuma Lahadi za ka ga kowa na yin hutu da ranar Juma'a kowa na yin hutu. An dawo ana zaga unguwar in ka shigo zaka ga mutane maza da mata masu raun rana kuma sai dai in ka shigo da rana kaga ma-mata kawai da yara amma bazaka ga maza ba sosai. Sai kuma wanda dai yake da matsala ko kuma wanda rana suka samu matsala basu tafi aiki ba ko irin wani abu haka. To unguwar kuma yana da daddin zama baya da hayaniya. In an tafi kasuwanci za ka ga kowa cikin farin ciki. Muna mu'amala da kowa da juna cikin farin ciki da muna da ƙyaƙƙyawan mu'amala tsakanin maƙwabtaka da 'yan uwa. Mun zama kamar 'yan uwa, kowa na girmama maƙwabcin shi ba wani ajin juna sannan kowa yana kirki-yana ƙirkiromawa matsu wurin ciki a duk shekaru, duk wata ko kuma duk bayan kwanaki ana zama a yi kasu-a yi, a yi meeting gani inda za'a taimake matasa masu tasu wa ƴan unguwar waɗanda basu fara yin aiki ba ko kuma waɗanda suke karatu ko kuma dai wani mai damuwa wanda ya kamata a taimaka mai a unguwar. To in a kasuwanci ne, 'yan kasuwa sai su ci zasu da ko wannan yaron shago ko kuma yaron aiki. Haka hakili a taimako a taimake juna duk wani mai wani hanyar aiki a taimaka ma juna a samewa wanda ba su da shi. Hakan yake yi kuma mutum yana da wani shawara da kuma akwai inda ya kamata ya gudanar da aikin shi sai fada sai a ba shi a wajen. Duk dai muna mu'amarlantatun juna da shawarar wari da tunananan naka da kuma alkawurka wanda ya kamata muke kai wanda muke bi a unguwar. Don gudun komi zamuyi muna yin shi arubutu don gudun matsala. Mun zama kamar 'yan uwa muna taimakon juna kuma sannan kuma muna taimakon ƴan unguwa da makarantu da abubuwa da ya kamata dai dai yanda zamu iya. Sannan 'yan kasuwa kuma duk lokacin da safiya ta yi kowa na tafiya kasuwancin shi sannan a dawa da magarwa a yi sallar magarwa tare da magarwa kuma za ka ga unguwar kowa na dawowa. Wasu kaga sun dawo a gaje sun shiga gida bazasu fito ba sai safe wasu kuma sai kaga sun fito an ɗan zo an tattauna an yi hira ne da sauran waɗannan abubuwa. Duk wannan abubuwa yana ƙara mana dangon zumunci da soyayyar juna a tsakanin mu maƙwabta da kuma 'yan unguwa. Wani zubin ko ka-da kuma ƙungiyar kasuwa shima ƙungiyoyin kasuwa suna ba da muhimmiyar gudumawa. In ka je kasuwa za ka ga ƙungiya ta ƙungiyoyin 'yan kasuwa suna du-suna taimaka ma 'yan kasuwa yasu-yasu. Duk wani wanda yake da matsala a kasuwancin shi ana ƙoƙarin a ba shi shawara a taimaka mai ko wani zazzalin shi ya fara taɓuwa za'a haɗa kuɗi a ba shi ya ƙara dawowa da jarin shi duk ko wanne dai hakwai abun haɗin shi. To ka ga duk waɗannan hanyoyi ne na ci gaba da taimako da kuma wanda yake da wani lallura wanda za a iya magance mai aka a ƙungiyance sai a ƙwa a magun-magance mai da kuɗin da ake tarawa na ƙungiya. Ka ga wannan ya zama zai ƙara ma 'yan ƙarin kowa ƙarin gwiwa na yin kasuwanci sannan kuma an dawo unguwar zai ƙara sa kowa ya girmama kowa. Ba wanda zai ga kowa daga bakin gwa-kowa. Kowa zai ci gaba da girmama kowa a matsayin 'yan uwa da abokan arziki da kuma abokan kasuwanci. Duk lokacin da muke kasuwanci ko na san mutum idan ya zo waje na nakan ƙoƙari na yi mai abin da zai ji daɗi haka har ya ƙara dawowa. Ba na barin a yi a tafi a tashi kasuwa man yi wa amalarsu kyau don mutane ba.

Yanda nake taimakawa mutane shine duk lokacin da naga wani na kusa dani ko na nesa dani ko wani zubin wanda ma ban sani ba naga yana bukatar taimako wanda zan iya taimaka mai nakan iya bakin kokarina naga na taimaka mai ko ba da kuɗi ba ko kuma ba da wani abu me yawa ba saboda ba ka san da yanda mutum zai ƙaru ba ko ya ya ka taimaka ma mutum ka taimaki rayuwan shi kuma ba ka san me zai zama nan gaba ba. Taimako yana da matuƙar muhimmanci ka taimaka mutum da kuma yi zuciya ɗaya ta yanda za ka taimaka ma mutum wanda ka sani da wanda ba ka sani ba. Ina taimakawa mutane ko da da ƙaramin abu ne kai ko da da shawara ne ka taimaka ma mutum ka mai babban abu. Babban abun da za ka yi ka taimaka ma mutum ko da da shawara ne mai amfani da kuma abubuwa masu muhimmanci wanda zai taimaki rayuwan shi, shi ma babban taimako ne ko da da shawara ne ka yi ma mutum fatan alkairi ko addu'a ko kuma fatan alheri duka taimako ne ka yi ma mutum. Kuma kana ina fatan samun cinyewa-- cinyarwa saboda taimakon da ka yi ma mutum. Wani lokacin cinyarwa yana da muhimmanci ba ka san inda za ka ƙaraye da mutum ba kuma ba ka san iya inda za ka taimaka mai ba ko kuma shi ya taimake ka a nan gaba. Don rayuwa yau in ka yi-- in ka taimaki mutum watarana ba ka sani ba ko shi zai taimake ka. Irin wannan abubuwan suna faruwa sau da yawa a rayuwa. Ka taimaki mutum yau watarana kuma yazo shi ne mai taimakon naka. To irin wannan, dai zamanin dai ka yi komi da zuciya ɗaya kuma kana fatan samun cinyarwa ko a gaba ko kuma ba a yanzu ba lokaci dai yana zuwa da za ka iya samun wannan dama. Dun wani abu da gaga kana yi a rayuwa Allah ne yake taimakawa muka to kuma ka sa ran ka sai wa kana samun taimako ne ta hanyar wani kuma Allah ne yake turo muka wannan wanda yake taimakawa muka bayan gayan shi. To wani lokacin za ka kai kanka ba ka san ya aka yi ka ba mu wani kuɗi ba. Kana zuwa nakwai za ka je ka ya baka tausayi ko kuma ka taimakawa mai tuwo. Wannan Allah ne ya sa zai yi zai ƙare da kai ta sanadiyyanka. To irin wannan abubuwa ne suke faruwa. Ya zamana dai ka yi ka taimaki mutum dai duk taimakon da za ka yi mai ka yi mai da zuciya ɗaya kuma ya san cewa Allah ne yake yi kuma Allah zai cigaba da mai. Shi ne wannan kuma ka ringa fatan samun cinyarwa a rayuwa saboda ba ka san inda za ka je ba kuma inda za ka amfana da mutane ko kuma su amfana da kai. Irin wannan abubuwa na faruwa sau da yawa a rayuwa. Wani zubin ka ga ka taimaki mutum yau gobe kuma shi ne mai taimakon ka. To in ka zama ka bar mun Allah kawai ba ka san inda za ka dace ba kuma Allah sai ka ga ya taimake ka da abubuwa da dama wanda kai kanka ba ka sani ba ko kuma ince ba ka san da su ba. Sai ka ga Allah ya warware maka su kuma ka yi nasara a kan su. Da inda kake kuma ka ga rayuwan ka na albarka inda matuƙar kana taimako kuma kana yin addu'a sai ka ga rayuwan ka na cigaba su da dama a rayuwa. Ba wani wanda zai zo ya yi faka kuma ya taimaka ma da wani abu sai dai kai ka taimaki kanka ko kuma ka taimaka wasu da 'yan'uwan ka da mutane wanda kuke yan kusa da kai wanda su ne za su, za su sani wannan ya mana ko kuma zai mun. Irin wannan abu lokaci za ka ga ka je ka taimakawa wasu daga nesa ko kuma ka taimakawa wanda ba shi ya dace ka taimakawa bayan ga 'yan'uwan ka na kusa suna buƙatar wannan taimakon. To sai ka ga 'yan'uwan suna jin haushi suna zagi suna cewa ba ka kyau fa musu ba amma kuma ko za ka yi taimakon ne ka fara duba na kusa da kai sannan ka taimaka hansu sai ka zo kuma na nesa. A rayuwa haka yake komi ana yin shi da jaguranci da kuma yanda shari'a ta ce a yi. Ba komi ana yin shi bane da ka ko kuma ba lissafi ko kuma ka yi yanda ka ga dama ba haka ake yi ba. Kuma in ka taimaka mutum yau wata rana ba ka san taimakon da zai maka ba ko kuma kai ma Allah zai taimake ka. Shi ne amfanin taimako da kuma cinyarwa a rayuwa. Cinyarwa shi ma na da mahimmanci ka ciyar da mutum ko kuma ka yi fatan samun ciyarwa saboda duk lokacin da ka ciyar da wani kuma ka taimake shi, shi ma ka mai babban abu ne a rayuwa wanda ƙilan bazai taɓa manta ko kuma ƙilan sassanadiyya abun da ka yi mai shi ma zai taimaka wasu da dama. Haka kenan. Da in ya taimaka wasu kai ma kaman ka taimake su ne saboda sai da ka taimake shi-- saboda sai da ka taimake shi sannan shi ma ya iya taimakon wasu. To haka rayuwa yake. Ka zama na ka yi abu dai dun Allah kuma kana miƙa abubuwan ka da lamaran ka zuwa ga Allah shi ne za ka ga ka dace a komi da ka yi ba wani matsala. Allah ya bamu ikon dacewa kuma ya sa mu gama da duniya lafiya. Duk wani abu da za mu yi Allah ka sa mu yi domin ka. Dai inda taimako ne Allah ka bamu ikon yin shi.

Wajen bin ƙa'idojin aiki na, wani zubin a wa, ta nan nike duba abun da ake buƙata na yi a wajen aiki, ko kuma a turo mun saƙonni, ta kafan sada kafan watsa labarai, kamar su WhatsApp, su Instagram ko me, Facebook. Ina tura mana saƙonni a group na aiki. Muna ganin manyan saƙon da ya kamata, da kuma aikin da ya kamata mu yi, muna yi. Abubuwan da ya dace mu yi, a rana muna yi. Duk aikin da aka turo mana ta nan muna ƙoƙarin mu yi shi da sauri, saboda mun san abune na ujila kuma abune da ake buƙatar shi da wuri, shi ya sa bamu wasa da yin aikin da ake tura mana ta WhatsApp a wajen aiki. Kuma duk abin da aka ce mana mu yi, shi muke yi tanan. Muna wani lokaci kuma muna ƙarawa da iya ƙoƙarin mu, muga mu yi da sauri. Tinda ƙilan ba mu sani ba jiran ake yi, kafofin watsa labarai dai ya na taimakon mu sosai a ɓangaren aikin mu. Kuma muna bin ƙa'ida, za'a turo muna haɗe da ƙa'ida, da doka da kuma yanda ake so mu yi. Za'a turo mana wani zubin hadda hoto, da hoto da kuma abin da ake so mu yi. Sannan za mu gani mu kwafa, sannan mu fara yi. Idan kuma wanda ba za mu iya yi ba ne zamu ƙara tura hoto, ko kuma idan muna cikin yi aka samu matsala, shi ma zamu tura hoto, sannan mu tura afara. Wani zubin kowane abu dai yana mana shi ne inda ake ce mana. Kuma muna tsoron wani abu wanda babu ko kuma wanda ba a ce mana ba muna guje me. Dukkan abin da aka ce mu yi shi muke ƙoƙarin yi. Wanda ba a ce mu yi ba muna guje me saboda gudun matsala ko kuma abubuwan da ba shi bane.

Eh ina jin kukan zakara da safe. Mafi yawantan lokuta ina jin kukan zakara musamman lokacin safiya, ko kuma lokacin da, kuma wani lokaci da maraice. Amma na fi jin kukansu lokacin safiya kuma suna da mahimmanci ya ji kukan zakara saboda a akwai abin da yake yi mana nufi da kuma ma'anashi. Duka abin da kaga ya faru da kukan zakara da kuma kiwonsu ko kuma yin amfani da su da lokacin safiya, duk dai yana da mahimmanci kuma yana da amfani a rayuwa ga kuma in ka lokacin da ka ji kukan zakara lokaci ne mai mahimmanci da ya kamata ka yi tunanin naka da dama saboda yana ɗauke maka kiwiya da kuma taimakon da yake muka da amfani.

Eh ina son kallon faɗuwar rana. Duk lokacin da rana yake faɗi yakan zama lokaci na musamman a wurina. Na kan ɗauko littafi ko kuma wani abin sha ko na kwamfutana in ɗanyi zama ina kallon rana ina kuma yin wani abu mai mahimmanci wanda zai ɗauke mun lokaci. Ba wai kawai na szo na kula ma kalla faɗuwar kallon rana ba da ina zama ina'yin kawai na nazari ko kuma ina yin tunani ko kuma yin rubutu wa wani abu mai mahimmanci da nake so na ga na ƙara yake. To ina yi ina kallon lokacin kuma rana na faɗi wannan yin wannan yanayi yana samun farin ciki kuma ina jin daɗi duk lokacin da na kasance ina yin haka bana da wani damuwa ko kuma wani yin tunani a kan ko daidai niƙe ko ba kuma daidai niƙe ba. Ina yin daidai gwargwado kuma yin da na san zan iya.